Na fi son gudu na fanka na ɗaya, saboda a irin lokacin nan ana yin zafi sosai. Shi yasa na fi son gudun fanka na ɗaya. In na sa fanka, gudun fanka na ɗaya, yana yin gudu sosai kuma ba ka samun matsala. Kaman misali yanzu idon dare, ya yi ana yin zafi. Idan ana zafin nan, idan ba ka sa fanka a gudu na ɗaya ba, gaskiya ba za ka ji daɗi ba. Zafi zai dame ka sosai. Amma idon ka sa gudun fanka na ɗaya, ba za ka ji kowane zafi ba. Za ka ji sanyi, sanyin, ma sanyi sosai da zai shige ka. Gudun fanka na ɗaya yana da kyau gaskiya. Amma in ka sa shi a gudu na biyar, gaskiya ba za ka ji daɗi sosai ba. Saboda baya gudu kuma ana zafi, so zafin zai dame ka. Woni lokaci ma idan ba ka sa shi a gudu na ɗaya ba, ba za ka samu, ba za ka samu ka ji sanyi ba. Zafi kawai za ka dingaji duk rana.

Ina iya tuƙin mota sosai. Na tuƙa motoci da dama. Na tuƙa ƙaramin mota sannan na tuƙa babban mota. Idan tuƙa motan nan yana da kyau shima yana da daɗi musamman ma babban mota. Sai kaji kanka a sama idan kana tuƙa motan. Amma ƙaramin mota ba wani daɗi sosai. Wani lokaci za ka iya shiga cikin gargada. In ka shiga cikin gargadan nan da ƙaramin mota ba za ka ji daɗi sosai ba. Amma idan da babban mota ne kake tuƙawa, ko ka shiga gargada za ka ji daɗi sosai saboda ba zai dame ka ba. Amma idan ƙaramin mota ne gaskiya zai dame ka idan ka shiga gargada. Shi yasa ina tuƙin mota sosai kuma na iya tuƙin mota. Ko kaima yanzu in kana so zan iya koya maka tuƙin mota.

Ina jiran layi ne a lokacin da na je asibiti ko kuma na je wani ma'aikata ko kuma ina son wani abu sai in tsaya in jira a layi. Yanda nake jiran layi shine idan naga mutane a layi ba zan shiga gaba ba. Zanje in tsaya baya ne na ƙarshe ƙarshe sai in bi layi. Yanda nake jira a layi kenan. Sannan kuma in naje zan gaisa da mutanen da suke wurin, in nuna musu cewa ni mutumin kirki ne, in yi musu abin da ya kamata don kar wani ya zo ya shiga gabana ko wani ya over taken dina. Yanda nake jira a layi kenan.

Ina taimaka wa mutane ne a lokacin da na samu dama. Misali wasu suna neman taimako da kuɗi, wasu suna neman da aiki, wasu suna neman ma kawai ka agaza musu. Amma na fi yin taimako da kuɗi. Duk lokacin da na samu mutum na cikin matsala, idan har ina da abin da zan taimaka mashi da shi sai in taimaka mashi da abin da zan taimake shi da shi. Saboda taimako yana da daɗi idan ka yi ma wanda ka sani ne ko ma wanda baka sani ba. Shi yasa yana da kyau, idan ka ga mutum a cikin hali sai ka taimake shi ya samu kuɗi. Haka nake taimakon mutane.

Ina cire takalmi a gida musamman idan na dawo daga wurin aiki ko kuma idan na fita. Idan na dawo sai in cire takalmi a gida. Dama yawancin lokaci ba a sa takalmi a gida musamman mutanen mu na nan. Sabida a gida zaka ga ko'ina da ko'ina a haɗe yake. Zaka ga kicin ya haɗu da falo, falo ya haɗu da ɗaki, ɗaki ya haɗu da banɗaki. Takalmi ne, ina sa takalmi ne a gida kawai idan zan shiga bayi. Lokacin ne kawai nake sa takalmi, amma banda lokacin nan babu lokacin da nake sa takalmi. Ina cire shi ne idan ina cire takalmi ne idan na shiga gida. Amma banda lokacin nan gaskiya babu wani lokaci da nake sa takalmi a gida sai lokacin da zan shiga bayi kawai nake sa takalmi a gida.

Ina son yin wasanni da yawa. Ina son yin wasan ƙasa, ina son yin wasan boji-boji, ina son yin local wasa irin na mu, ina son wasan ƙwallon ƙafa, ina son wasan basketball, ina son wasan baseball. Duka dai wasannin da suke nan har da na wanda ba na gida ba nan duka ina son wasanni. Amma kuma na fi son wasan ƙwallon ƙafa saboda wasan ƙwallon ƙafa yana sa mutum ya jijjiga jiki da kyau sannan mutane da yawa suna son wasan ƙwallon ƙafa. Akwai daɗi idan kana bugawa ko kuma kana kallo duka yana da daɗi wasan.

Ina son ciyar da hutu na ne a gida. Amma wani lokaci idan na samu a wuren aiki, kamar na yi aiki na gaji haka kuma ba wani kusa da ni zai dame ni sai in ciyar da hutuna a wuren aiki, zan kwanta in yi barci na inda ba kowanne zai dame ni. Idan ma ina da ciwon kai ne ko kuma ina jin gaɓoɓin jikina ba su mun daɗi, sai in ciyar da hutu na a wuren aiki. Sannan in zo idan na dawo gida kuma shima in ƙara ciyar da hutu na gida. Shi sa a during weekends kamar sati da Lahadi haka bana yin kome, bana zuwa ko'ina saboda in ciyar da hutuna a gida ba tare da kowa ya dame ni ba, ba tare da kowa ya takura mun inda nake ciyar da hutuna kenan.

Ina kuka lokacin yanka albasa sosai, saboda albasa yana da yaji a cikin shi. Idan kana yankawa babu yanda za a yi ace baka yi kuka ba, ko da baka so yin kuka ba za ka yi kuka, ko kuma hawaye zai ringa fito maka daga ido idan kana yanka albasa. So shawarana idan zaka yanka albasa ka tabbata ka yi nesa daga albasar ko da ma ka yi nesa gaskiya zai yi wuya a ce baka fito da ruwa a idonka ba ko kuma baka yi kuka ba saboda albasa yana da yaji kamar barkono yake.

Duka biyu ina zama akan tabarma kuma ina zama akan kujera amma na fi so in zauna akan kujera koda yake ya danganta da abin da zan yi. Kaman idan zan yi lazimi haka ko kuma zan yi wani abu da ya danganci ibada akan tabarma nake zaunawa saboda in ji daɗi awurin zaman. Amma idan zan yi kallo ko kuma zan yi abin da ya shafi abubuwan da zan yi awaya, a kujera nake zaunawa. Saboda idan za ka yi ibada gaskiya, idan ba a kan tabarma ka zauna ba, ba za ka ji daɗin yin ibadan yanda ka ke so ba. Amma kuma idan za ka yi wani aikace-aikace kaman na gida haka ko wani aiki awaya ko kuma wani aiki a kwamfuta sai ka samu kujera ka zauna. Ya fi daɗi a kujera idan ka zauna za ka yi aikin.

Jadawalin aikina ya ina kallon fim ɗin Indiya, ina kallon fim ɗin Hausa, ina kallon fim ɗin Nupe, ina kallon fim ɗin Igbo, ina kallon fim ɗin Yoruba kuma ina kallon fim ɗin Hollywood. Amma na fi kallon fim ɗin Hollywood saboda sunfi yin abin da ya kamata. Kuma fim ɗinsu yafi daɗi. Kuma fim ɗinsu yafi armashi. Sai sa kuma ko wane ƙarya aka yi baza ka gane ba. Yafi bayan ƙarya a fim ɗin, a fim ɗin Hollywood kamar fim ɗin, kamar fim ɗin Bollywood ko kuma Nollywood. Fim ɗin, fim ɗin Hollywood yafi, yafi ko wane irin fim.

Ina amfani da matashin wuya musamman idan zan kwanta. Musamman idan na gaji sai in zo in na sa matashin wuya in kwanta a kai saboda inji daɗin kwanciya na. Wani lokaci kuma ko ban sa ba ban yi amfani da shi wurin kwanciya ba ina amfani da shi wurin kishin kiɗewa saboda ya ɗan tada mun wuya na. Saboda idan ban sa shi ban sa matashi ba bazan ji daɗi yanda nake so ba bazan ji daɗin bacci yanda nake so ba. Amma idan na sa shi sai ka ga na ji daɗi yanda nake so na kwanta. Ma wani lokaci ma idan ban sa matashi ba bana yin dogon bacci sai yin bacci gajere gajere ne. Amma idan na sa matashi sai ka ga na yi bacci na mai tsaho ba tare da kowa ya dame ni ba. Ko da ma a ce akwai hayaniya ne idan na sa matashina sai ka ga hayaniyan ya gushe ko mi ya zo da sauƙi. Amma idan ban sa matashi ba gaskiya zan riƙa yi ina tashiwa ina tashiwa kuma abun ƙadan ne zai tada ni idan har ban sa matashi ba. Amma idan na sa matashin wuya sai ka ga ba abin da zai sa ba abin da zai tada ni zan yi bacci mai tsaho mai tsaho sosai kuma bacci da ma zai ɗauki lokaci. Amma idan ban sa matashin wuya ba gaskiya ba zan ɗauki lokaci sosai ina bacci ba.

Akwai wasanni kala kala da nake so amma na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Ina son wasan boji-boji, ina son wasan ƙasa, ina son wasan cakulkuli, ina son wasa da yara, ina son wasa da mata na amma kuma wasan ƙwallon ƙafa ya fi kowane irin wasa daɗi. Idan kana kallo ne za ka ji daɗi sannan idan kai da kanka ne kake bugawa kai ma za ka ji daɗi. Saboda wasan ƙwallon ƙafa ba wai nishaɗantarwa kawai yake yi ba. Wasan ƙwallon ƙafa yana sa ka jijjiga jikinka, yana sa ka samu lafiya a jikinka, yana sa jinin ka ko'ina ya circulating saboda ƙwallon ƙafa da kake kallo sannan kuma yana nishaɗantarwa musamman ma idan kana kallo cikin mutane. Kuna kallo kuna yin muhawara babu wanda zai dame ku ko kuma ya gaya maku wani abu a ciki.

Ya danganta daga abin da nake ci. Wani lokaci ina ci da cokali, wani lokaci ina ci da hannu. Amma na fi cin abincin da nake ci da cokali. Misali, idan ina cin shinkafa, da cokali nake ci. Idan ina cin wake, shi ma da cokali nake ci. Idan ina shan kunu, da cokali nake ci. Idan ina shan shayi, da cokali nake sha. Idan ina shan madara, shi ma da cokali nake sha. Amma abincin da nake ci da hannu su ne, ina cin tuwo da hannu. Tuwon samo ne, ina ci da hannu. Tuwon alabo ne, ina ci da hannu. Tuwon alkama ne, shi ma da hannu nake ci. Sannan shi ma doya, ina cin shi da hannu. Sannan sakwara, shi ma ina cin shi da hannu. A takaice dai akwai abin ci, nau'in abin ci, abinci da yawa da nake ci da hannu sannan akwai nau'in abinci da yawa su ma da nake ci da cokali. Amma kuma ko wani lokaci idan na samu dama ko na cokali ne ko na hannu ne, dik wanda ya kama zan iya cin shi a yanda na samu kaina.

Tabbas, ƙwarai kuwa ina iya dafa abinci. Ko wane irin abinci nake so zan iya dafawa. Ina iya dafan shinkafa ko shinkafa da wake. Sannan ina iya dafa waken shima. Ina iya dafa doya sannan ina iya dafa taliya. Ko wane na samu a yayin da nake so a cikin yanayin da nake, ya danganta da abin da na samu kuma haka nake dafawa. Ina iya dafa shinkafa da wake. Ina iya dafa wake shi kaɗai. Shima shinkafan ina iya dafa shi kaɗai. Ina iya dafa taliya, ina iya dafa doya, ina iya dafa soran su dumu. Abinci dayawa suna da yawa da nake son dafawa. Amma wani lokaci ina haɗa shinkafa ne da wake ko kuma haɗa wake da taliya ko kuma haɗa wake da doya saboda yana da daɗi yanda nake dafa abinci nake nan.

Ina amfani da wayana ne kusan kowane lokaci a rana. Da safe ne, da rana ne, da daddare ne. Ko wane lokaci na samu dama ina amfani da wayana ne tun daga safe har zuwa yamma. Misali idan naje wurin aiki ina amfani da shi wurin kira da aika saƙonni. Da rana idan na dawo gida shima ina amfani da shi ne. Dan ina yin kira ina aika saƙonni sannan ina kallo a cikin wayana. Sannan kuma idan dare ya yi shima ina amfani da shi ne wurin karanta jaridu, in duba abubuwan da aka yi ko abubuwan da na yi, inda na yi kuskure sai in gyara, inda ban yi kuskure ba kuma sai in ji daɗi.

Abinci kala kala ne kuma ina son nau'in abinci kala kala. Ba zan iya lissafa iyakacin abincin da nake so ba. Dan kusan kowanne abincin da muke yi nan gurin na, na gargajiya ina son su. Kaga ina son shinkafa, ina son shinkafa da wake, ina son wake, ina son wake da taliya, ina son taliya, ina son wake da doya, ina son doya shima, ina son sakwara, ina son teba. Abinci suna nan da yawa wanda nake so amma dai wanda in ka bani zan so a lokacin da nake so in ci, kusan kowanne lokaci wanda ba na gajiya da shi, shine wake da doya. Ina matuƙar son wannan abincin sosai.

Ina amfani da kowane hannu. Kaman ni haka, ni right hand ɗina hannuna na dama, na fi yin amfani da shi wurin yin ayyuka, saboda ya fi ƙarfi daga hannu hagu. Ya fi hannu hagu bai kai hannun dama na ƙarfi ba. Hannun dama hagu na ina amfani da shi ne kawai wurin yin tsarki. Amma idan zan yi rubutu, hannun dama nake amfani da shi. Idan zan ci abinci hannun dama nake amfani da shi. Idan zan ba da sako hannun dama nake amfani da shi. Kusan kowane aiki idan zan yi da hannun dama nake farawa. Hannun hagu kawai ina yin shi ne ina amfani da shi ne wurin tsarki da tsarkake kai na.

Ina da wasanni da yawa da nake yi a waje. Ina yin wasan ƙwallon ƙafa, ina yin wasan basketball, ina yin wasan hockey, ina yin wasan buji buji, ina yin wasanni da yawa amma kuma nafi yin wasan ƙwallon ƙafa. Saboda cikin wasanni duka da nake yi a waje, wasan ƙwallon ƙafa ya fi min sauƙin yi kuma amfi, ya fi min sauƙin ganewa kuma ya fi kowane irin wasa nishaɗi. Kagan kenan, idan ka buga ƙwallo za ka jijjiga jikinka kuma za ka jijjiga jininka. Matsi ka ji jikinka bai yi maka nauyi ba. Kuma ka gan kayi exercise ke nan wanda ba kowane wasa ne za ka yi ka samu irin wannan exercise ba. So nafi yin wasan ƙwallon ƙafa a waje. Bana cikin wani wasa sosai hakanan kamar wasan ƙwallon ƙafa.

Ina amfani da jakukkuna da yawa amma ko wanne lokacin kusan ko wane lokaci ina amfani ne da jakan hannu irin wannan na maza. Ka san jakan hannu akwai kala kala, akwai jakan mata, akwai jakan yara sannan akwai jakan maza sannan akwai jakan manya kuma wanda kowa zai yi amfani da shi. Bot matan da mazan kowa zai yi amfani da shi. Amma ni jakan hannu na fi amfani da shi saboda cikin jakan hannu ne nake sa takarduna, nake sa caja ɗin wayana. Sannan ina nake sa laptop ɗina a cikin, a cikin jakan hannu. Shi ne na fi amfani da shi sosai. Kaman zan je wurin aiki jakan hannu nake amfani da shi. Ban ma da jakan baya. Na taɓa samun jakan baya da amma ya lalace sosai. Na zo na bar jakan bayan amma jakan hannu dai yanzu gaskiya shi ne na fi amfani da shi. Dan shi yafi mun sauki wurin yin abubuwa na, wurin saka abubuwa na jakan hannu nake amfani da shi.

Kaman so ɗaya ne muke yin taro a mako. Kaman mitin-mitin kenan muke yin taro. Kaman idan za a yi samu wani sabon abu, ko za'a samu wani ci gaba sai mu yi taro a kowane mako kaman so ɗaya, saboda a yi jawabin ci gaban da aka samu ko kuma wani matsala da aka samu. Indai ba'a yi taron nan ba, diyewa ba za'a gane abun da ake ciki ba. To taron da ake yi ne shine yake sa a gane abin da ake ciki, ko ci gaba aka samu, ko ci baya aka samu, ko kuma wani kuskure aka yi, wurin taron ne za'a ga za'a gyara. Shiyasa kowani mako muke yin taro musamman ma a wurin aiki, kaman ma har da wurin har da gida ma, idan muna yin taro kowane mako so ɗaya ne a gida. A faffaɗa kowa ya faɗi ra'ayin shi, sannan kowa ya faɗi ci gaban da zai kamata a samo, a cikin iyali.

Ina son ziyartan wurare da yawa. Kamar ina son ziyartan ƙasar Amurka, ina son ziyartan ƙasar China, ina son ziyartan ƙasar England, ina son ziyartan ƙasar Russia, ina son ziyartan ƙasar Saudiya. Ƙasashe dayawa suna da abubuwan da ya sa nake so in ziyarta sosai amma kuma yanzu haka na fi son ziyarta ƙasa mai tsarki ƙasan, ƙasan, ƙasar Saudiya ke nan. Amma idan zan samu ne a haɗa duka ƙasashen a lokaci ɗaya in je su. In je ƙasar France, in je ƙasar Amurka, in je ƙasar China, in je ƙasar Germany, in je ƙasar Egypt, in je ƙasar.

A kowane lokaci na fi so yanayin shiru, yanayin da ba kowa kuma na fi son yanayin da ke da sanyi. Saboda a rayuwa na, na fi so in ji ni a cikin natsuwa a kowane lokaci. Saboda na fi son ji ni a cikin natsuwa, babu abin da ke damuna, babu wanda ni ke damu. Idan na samu kaina a cikin natsuwa, duk wani abu zan yi shi. Zan iya kallo a cikin lokacin, zan iya chatting a cikin lokacin. Yanayin da dai ba kowa da zai dame ni, yanayin da ba kowa da zai mun magana idan ina yin abin da ni ke so in yi. Ba wanda zai dame ni, babu wanda zai ce mun kala. Haka ni kaɗai ne in dinga abu na. Irin yanayin da ni ke so in tsince kaina a cikin kaina.

Ina tafiya kasuwanci amma tafiyan da nike yi ba wuri mai nisa nike zuwa tafiya kasuwanci ba. Na fi yin tafiya kasuwanci ne zuwa, zuwa ƙauyuka saboda wurin ne nike da abubuwan da nike so in saya sai in na saya tafiyan, in nayi tafiyan kasuwanci zuwa ƙauye sai in saya abin da zan saya, in kawo birni ko in kawo gida in zo in ajiye shi. Idan abin da na saya kasu tafiya a kasuwarin tafiyan kasuwanci ya ɗan ƙara kuɗi sai in sayar da shi in sayi wani abun daban. Idan kuma bai ƙara kuɗi ba sai in ɗan ajiye shi tukunna in gani in ya ƙara kuɗi sai in sayar da shi.

A gaskiya ni mutum ne ba mai son hayaniya ba, kuma ba na son wurare wanda yake da hayaniya. Na fi son wuraren da yake shiru wanda ba kowa, ba za ka ji muryar mutane ba, ba za ka ji muryar kome ba. Kamar yadda ni ke haka yanzu haka, babu kowa a kusa da ni kuma babu kowa cikin yanayin da ni ke babu hayaniya, babu tashin hankali, babu surutun mutane. Irin yanayin da ni ke son kai na ke nan, shiyasa ni ma ba na son hayaniya kuma ba na son wurare masu hayaniya. Shiyasa ma ba na son shiga mutane. Na fi son in zauna ni kaɗai wanda ba kowa wanda zai dame ni kuma babu wanda zan dama.

Ina son zama ne nikaɗai a ɗaki misali ko kuma a falo yanda dai babu wanda zai dame ni. Na fi son zama a kan kafet ko kuma in samu in zauna a kan kujera ko kuma in samu in zauna a kan gado. Musamman ma idan ina cin abinci, na fi son zama a kan gado saboda ina cin abincinnan kallo, yanda babu wanda zai dame ni, ni ma babu wanda zan dama.

A gaskiya ni mutum ne wanda bana son zafi. Saboda haka na fi son miya mai sanyi. Ba ma miya ba, hatta abinci ma na fi son mai sanyi. Saboda abinci mai zafi idan ka ci shi da zafi ko miya mai zafi in ka ci miya mai zafi, yana sa zafin ciki. Kaman misali, yanzu ni haka yake mun. Yana sa mun zafin ciki sannan kuma yana sa zanyi zufa. Amma idan na ci abinci mai sanyi baya sa mun komai. Baya sa mun ku-- inci kowane matsala a cikina kuma baya sa mun zufa. Baya sa mun wani abu haka da zai dame ni a cikin ciki. Amma mundar na ci abinci mai zafi, gaskiya yawancin lokaci zai dame ni. Kuma ba zan ji a-- ba zan ji daɗin cin shi ba kamar yadda-- ba zan ji daɗin cin abinci mai zafi ba kamar yadda zan ji daɗin cin abinci mai sanyi. Abinci mai sanyi dayawan mutane sun fi son abinci mai sanyi. Kuma da yawan likitoci suna bada shawara a daina cin abinci mai zafi sosai. An fi so a bari ya ɗan sha iska, abinci ya ɗan yi sanyi kafin a ci. Saboda yawancin lokaci idan ka ci abinci mai zafi, in kana da ulcer yana ta da ulcer. In kana da basir yana ta da basir In kana da wani ciwo haka da baya son zafi, shi ma zai yi tayama da wannan rashin lafiya. Sai sa na fi son inci in sha miya mai zafi, na fi so in sha miya sanyi mai sanyi ko kuma inci abinci mai sanyi.

Ina dawowa gida ne musamman ƙarfe biyar na yamma. Idan na fita da safe sai in je wurin aiki. Idan nayi aiki na gaji sai inje in huta. Inje inyi wani hidimomi na a wurin aiki. Inna gama wannan hidimomin, sannan in tashi inje family house namu. Inje in gaida mahaifiyana, in gaida mutanen gida, in gaida dangunana wanda suke kusa. In akwai labari sai muyi labarin da zamuyi. Idan babu mai labari, sai muyi ma juna fatan alkhairi, sai in taso in dawo gida. To, yawancin lokaci nafi dawowa ne da yamma a gida. Saboda, lokacin da gidana na da nisa da kan titi da zan taka, in ce naje harkan titi, sannan inyi, inje inda zanje. Sai sa duk abinda zanyi a cikin gari, sai na gama duk abinda zanyi tukunna, sannan in dawo gida da yamma.

Sosai ma waya na yana cika ajiya sosai. Misali yanzun nan, duk wani abun da na samu mai muhimmanci kuma babu muhimmanci idan har yana da amfani a wannan lokacin a cikin waya na nake saka shi. Saboda babu wanda zan saka shi da yake da sauƙi kamar in saka shi a cikin waya na. Babu wanda zai gani idan na saka shi a waya, babu wanda zai san ma kuma abin da na saka a waya. Shi yasa yana da, yana da ajiya sosai a cikin waya na. Kamar misali yanzu wallet dina idan zan ɓoye cryptocurrencies dina, a cikin waya na nake barin su. Idan zan sa kuɗi na a cikin waya na nake, nake sa su. Haka ma wasu hoto da wasu bidiyo haka a cikin waya na nake ajiye su. Saboda idan na ajiye su a cikin waya na ba kowane zai sani ba, ba kowane zai san abin da na ɓoye ba, ba kowane zai san abin da na ajiye ba. Shi yasa nake ajiye su kowane lokaci a cikin waya na.

Kaman ni misali mutumin Arewa ne, so na fi son tufafi dogo, kaman tufafin da muke sawa ana kiran shi shadda, ko kuma ana kiran shi kaftan. Irin tufafi da na fi so kenan. In sa riga na, da hula na, da takalmi na irin na Arewa. Wani lokaci ina sa, ina sa kaya irin na turawa. In sa shirt ina ɗan-ɗan jeans ina, ko kuma T-shirt, ko kuma, ko kuma chinos ɗina, saboda tunda ni mutumin Arewa ne, yawanci ana ɗan haɗawa ne. Kamar misali yanzu ranar Juma'a, zan sa kaftan ɗina, amma kuma ranar Litani zuwa, zuwa Alhamis ina sa shirt ɗina ne idan zan je wurin aiki ko kuma in sa suit ɗina da chinos ina ko kuma jeans ina idan zan je wurin aiki kenan.

Tabbas ina kunna sanarwa a apps sosai saboda idan baka kunna sanarwa a appsinka ba, wani lokaci akwai sanarwan da akwai abin da kake bukata ka ji da soji kuma kana bukatan sanarwa sannan ka san abin da ke faruwa. Idan baka kunna sanarwa ba, wani lokaci abu zai zo ya wuce ka ba tare da ma ka sani ba. Ma wannan abun ƙila ya kasance abu ne mai amfani ko yana da muhimmanci ka yi shi a kan lokacin nan. To idan baka kunna sanarwa ba, har lokacin da za ka yi wannan abun ya zo ya wuce ba tare da ka samu ka yi shi ba. Amma idan ka kunna sanarwa a wayanka, kowane lokaci babu abin da zai wuce ka. Indai kana nan wayanka kuma yana kunne kuma sanarwar yana kunne, zai yi matuƙan wuya ace wani abu ya zo ya wuce ka.

Na fi son gidan abinci ne inda ake yin girke-girke irin abincin mu na gargajiya nan. Kamar inda ake yin su tuwo da taliya da nama da wani abincin dai girke-girke namu na nan irin wurin da nake so in ci abinci kenan. Kamar tuwon shinkafa da miyan, da miyan dagedage ko tuwon shinkafa da miyan wake, kamar shinkafa da wake da taliya, kamar shinkafa da alkama. Duka dai inda ake yin girke-girke namu na gargajiya shine na fi so in je.

Ina iya duba number QR sosai saboda number QR yana da mahim man abubuwa da suke ciki wanda ba a ganewa sai an duba wayan QR. Kaman waya na haka zai iya duba number QR ba tare da ya samu matsala ba. QR abu ne wanda ake adana wa wanda ba kowa yake ganewa ba, sai dai ka duba ta waya shine za ka iya gane abun da QR in yake nufi. So ina iya duba QR da waya na dinnan sosai.

Ina tofa miyo ne a cikin bayan gida ko kuma a waje amma bana tofa a cikin gida ko kuma a cikin ɗaki saboda wani lokaci miyo ɗin yana da ƙarni. Me yasa ma nike tofar da miyo? Ina tofad da miyo ne a lokacin da na shaƙi iska mara daɗi ko kuma na shaƙa iska daya tayar mun hankali ko kuma naci wani abu da yake tayar mun da hankali ko kuma naci wani abu banji daɗi a bakina ba lokacin da nake tofa da miyo.

A kowane lokaci ina samun kuzari, amma nafi samun kuzari da safe akan samun kuzari da yamma. Sabida kaga da safe lokacin kayi bacci ka tashi babu kowanne abun da kayi cikin dare, sai zaka ga ka tashi da kuzarinka da safe. Zaka ji daɗin aikinka, kayi hidimominka duka da safe yanda kake so kayi cikin kuzarinka. Amma da yamma lokacin kayi bacci, kayi, ka yi aiki ka tashi ka gaji. Kaga babu yanda za ayi ka samu kuzari da yamma. Shi yasa kuzari anfi samun shi ne da safe akan yamma. Sai dai wanda babu abun da yake yi da yamma, kawai in ya tashi ne da safe ko kuma wanda zai yi wani aiki da daddare, in ya tashi da safe ba zai samu wani kuzari ba. Amma duk wanda ba zai yi komai da safe, da daddare ba sai dai bacci zai yi to dole zai fi samun kuzari da safe akan yamma. Ko kuma idan aikinka duka da safe ne ko kuma baka kowanne aiki ma da safe sai da yamman kake aiki kaga zaka fi samun kuzari da yamma kenan.

Abun sha da na fi so shine na fi son Fanta amma ina son Coke kuma. Kaman na fi son Fanta, na fi son Coke, na fi son Maltina, na fi son Sprite. Wani lokaci ina son Yogurt, wani lokaci ina son ba na son Yogurt. Amma dai wayannan abubuwan ne da na lissafa yanzu nan su ne na fi so sosai cikin abubuwan sha. Ina son ruwa kuma kaman ina son ruwa mai sanyi shima sosai. Saboda idan na sha ruwa mai sanyi ko min gajiyan da na yi, zan ji naɗan samu natsuwa da sakewa. Amma idan ban sha ruwa mai sanyi nan ba idan na gaji gaskiya ba na jin daɗi. So ka ga abubuwan da na fi so kenan.

Ina wanke kayayyakina ne during weekend. Ranar Asabar ko ran Lahadi kenan. Saboda ka ga Asabar da Lahadi rana kunne ba a yin komai. Yawanci mutane suna samun hutu ne a ranar Asabar da Lahadi. Shiyasa ni ma hutuna yana kasancewa ne Asabar da Lahadi. To ranar Asabar da Lahadi inan. In na ga dama zan wanke kayayyakina ne ranar Asabar. Idan na ga dama kuma ba zan wanke kayayyakina ran Asabar ba, zan bari sai ran Lahadi sai in wanke kayayyakina. Wani lokaci zan wanke kayayakin da safe ran Asabar ko kuma da yamma ran Asabar. Wani lokacin kuma zan wanke kayayakin ran Lahadi da safe ko kuma in wanke da yamma. Amma na fi wankewa ranar Asabar saboda Lahadina shima ina so in samu ina hutawa.

Ina, muna da dangantaka mai ƙarfi tsakaninmu da maƙwabtanmu saboda duk wani abu da ya taso muna yin shawara tare da su. Duk wani abu da muka samu ya dame mu zamu gaya musu. Duk wani abun da basu yi da bai kamata ba idan muka gani kuma muna gaya musu. Haka suma duk abin da yake damun su ma sukan shiga cikin lamuninmu, sukan yi ma yaranmu wanka, sukan karɓi yaranmu idan sun yi wani abu. Duk wani abu da su ma suke da shi wanda bai kamata ba suke gani kamar mun yi wanda bai kamata ba za su same mu su gaya mana. Wani lokaci uba juna abinci su bamu abinci muba suma suma su bamu abincinsu. Gaskiya muna zo muna dangantakanmu da makwabtanmu yana da ƙarfi kuma yana da alaƙa sosai mai kyau.

Ina zuwa gidan fim wato cinema kenan. Ina zuwa gidan fim kowane weekend kamar ranar sati haka. Ranakun ne nake zuwa gidan fim sai in je in kallo fim abuna. Amma matsalan shine ba kowane lokaci bane nake samu ina kallo irin fim ɗin da nake so a gidan kallon fim. Sai sa wani lokaci nake zauna a gidani da kaina in kalla. Amma akai akai lokaci zuwa lokaci ina zuwa gidan kallon fim saboda finafinan su na daɗi musamman irin screen ɗin da su ke sa finafini a ciki. So ina kallo a wurin, wurin na da girma sannan za ka ga mutane za ka ɗan nishaɗantu ko dama fim ɗin da ka ke kallo a gidan fim ɗin ba wani daɗi yake da shi ba. Amma ganin yadda mutane su ke da yadda kake yanayin yake da yadda za ku tattuna da mutanen yana sa fim ɗin yayi armashi ko dama ba daɗi yake da shi ba. Musamman ƙatoton screen da ake sawa ko da fim ɗin babu daɗi idan kana kallon shi a ƙatoton fim a ƙatoton screen sai ka ji ka nishaɗantu ko min rashin daɗin fim ɗin.

Ina share ɗaki na ne a ƙalla kamar sau uku a rana. Da safe zan share ɗaki na, da rana zan share ɗaki na, haka ma da yamma shi ma zan share ɗaki na. Saboda ni na kasance mutum ne mai son tsabta. Ni na kasance mutum ne wanda bai son datti. Haka ma inda in ke ya kamata ace na share shi kamar sau uku a rana. In na share shi da ya safe, sai in share shi da rana, sannan in ƙa--in kara share shi da yamma. Saboda barin wuri da datti babu kyau. In ka bar wuri da datti za ka ga wasu abubuwa ƙwari su zo suna damun ka saboda dattin nan na ba wan--saboda dattin nan da yake wuri. Sannan kuma an ce barin wuri da datti shi ma yana sa talauci, inji mutane suka ce hakan nan.

Ina tafiya zuwa wurare ne a lokacin da na samu daman yin haka ko kuma wani lokaci idan aka bani aiki a wurin aiki cewa zan je wani waje ko in je yin wani aiki a wani waje to lokacin ne sai in tashi in yi tafiya na. Wani lokaci kuma ina tafiya ne idan ina cikin hutu. Idan na samu hutu a wurin aiki sai in yi tafiya wuraren da nake so. Nikan je wuraren da ƴan uwana suke in je in gaishe su. Nikan je wuraren da dangi na suke in je in gaishe su. Nikan je wuraren da abokanan arziki suke suma in je in gaishe su yanda nake tafiya zuwa wurare kenan.

Ina jin hayaniya ne a matsayin abu mara daɗi saboda ni mutum ne ba mai son hayaniya ba. Ni mutum ne mai son wuri wanda yake tsabtsab ba tare da an samu kowane hayaniya ba. Bana son wura wuri ya kasance mai hayaniya. Na fi son wuri ya kasance mai natsuwa kamar yadda nima nake son natsuwa. Ban son hayaniya yana taya mun da hankali. Hayaniya yai sa mun tashin hankali. Hayaniya bai bani natsuwa sai sani ban son wurare masu hayaniya.

Tabbas ina kare wayana daga ƙwayar cuta saboda wanda ake kira ƙwayoyin cutan da suke samun waya, wanda ake kira virus kenan. To wayana na sami shi antivirus saboda kare wayana ya kamu da wannan virus ɗin wato ƙwayoyin cuta kenan. Idan ka bari ƙwayoyin cuta suka samu wayanka ba tare da ka kare su ba, gaskiya ba za ka ji daɗi ba. Kuma komai ba zai ma daɗi a waya ba. Za su shiga cikin wayanka su yi ma duk abin da kake so, duk abin da ba ka so su yi ma, duk abin da kake so ƙwayoyin cutan nan suna iya lalata maka shi a cikin wayanka. Sai sa yana da kyau ka sa antivirus a cikin wayanka don ka kare wayanka daga ƙwayoyin cuta.

Ina jin abu tsoron abubuwa da yawa. Misali yanzun nan ina jin tsoron mutuwa, ina jin tsoron tsufa, ina jin tsoron talauci, ina jin tsoron yunwa, sannan ina jin tsoron mutanen da ba mutanen kirki ba ne. Ina jin tsoron mutanen da mutanen banza ne, saboda ba ka sani ba wani zai iya zuwa ya cutar da kai. Sai sa mutane suka zama yanzun mutane abin tsoro.

Abincin da ni ke so na gargajiya suna da yawa. Amma abincin gargajiya wanda na fi so shine kamar wanda mutane dayawa su ma suka fi so. Ina son tuwon shinkafa da miyan dage-dage. Ina son tuwon shinkafa da miyan alefo. Ina son tuwon shinkafa da miyan kuka. Misali, ina son tuwo, tuwon dawa da miyan kuka. Ka ga dai wannan abincin da ni ke lissafa wa abinci ne na gargajiya wanda kowa da kowa ya san shi ma kowa da kowa yana cin shi. Misali, ka ga, ka ga shinkafa da mai da yaji mutane suna ci. Musamman mu Hausawa muna cin shinkafa da mai da yaji sosai. Wannan yana ci ɗaya daga cikin abincin gargajiya da muke ci. Sannan muna shan fura da nono. Sannan muna shan, muna cin ɗan wake sosai. Shi ma waɗannan abincin suna ɗaya daga cikin abincin da su ke na gargajiya.

Sosai ma ina raba wurin da nake da yanar gizo. Kaman yanzu ma kuma haka na raba wurin da nake da ku. Na san a duk inda kuke yanzu. Bayan yadda kuke ji na haka kuna ganina sannan kuma kun san inda nake shiyasa kowane lokaci ina buɗe inda nake wato location kenan ko kuma GPS haka nake kunna shi. Ina rabawa da mutane ina rabawa kuma da site, site, site wayanda suke so su san inda nake. Don idan ban buɗe shi ba ba za'a gane inda nake ba. Ba za'a gane ko ni waye bane sannan ba za'a gane abin da nake yi a lokacin da nake yi ba. Idan na buɗe shi duk inda na shiga za'a gane ni. Duk inda naje za'a gane ni shiyasa nake buɗe shi a cikin wayana.

Ina da abubuwan da ya waye a ƙarshen makon nan. Misali, yanda na tsara ƙarshen makon nan zai kasance shine, idan na tashi da safe, bayan na gama shara shara da zan yi, na ci abinci, zan yi wanki. Idan na gama wankin da zan yi, sai in je filin ƙwallo, sai in je in buga ƙwallo, in je in huta, sai in yi exercise kuma bayan na buga ƙwallon. Bayan na buga ƙwallon sai in dawo in zo in yi girke girke na ko kuma in sake cin wani abincin. Bayan na ci abincin kuma da yamma sai in je sinima, in je inyi kallon fim. Yanda na tsara yanda makona zai kasance ke nan. Watakila kuma in samu canji, ya danganta yanayin da makon ya kasance. Idan ina da kuɗi sosai ma kuma, bayan na gama na je sinima, na je na kallo ɗin kuma zan sake dawowa sannan in yi wasu abubuwan kuma bayan na je sinima ke nan.

Yanda nake tsara abubuwan da suka fi mahimmanci shine duk abun da ke da mahimmanci a rayuwana ina bashi lokaci ne na musamman saboda irin mahimmancin da ke da shi. Duk lokacin da kuma na bashi lokaci na musamman zan yi shine a cikin natsuwa a cikin tsanaki. Yanda nakeyi abubuwan da suka fi mahimmanci a rayuwana shine duk wani abun da nake da shi da zai dame ni zan kawar da shi yanda duk wani abu ba zai dame ni ba. Face wannan abun da nake sa na mahimmanci shine kawai zai dame ni lokacin da nake yin shi amma duk wani abu da ba, baya da mahimmanci bai damu na bana yin shi kuma.

Dangantakana da abokaina yana da ƙarfi sosai. Ina dangantaka da su ne da yadda suka ɗauke ni sannan yadda na ɗauke su. Kusan kullum muna ganawa da ni da abokaina, sai sa kowane lokaci za ka gan mu muna nan muna shawarar tare, muna yin zance tare, muna tambayan juna kuma kowane sha'ani ya taso tsakanin mu haka muka yi da mu da junan mu ba tare da an samu kowane matsala ba.